Yaya nake neman izinin hutu? Izinin hutu a wurin aikin mu a hukumar kula da kiyaye hadura ta ƙasa ta Najeriya, mataki guda uku ne akwai ƙaramin izini na neman hutu wanda za ka yi kwana biyu ko kwana uku zuwa kwana bakwai. Akwai matsakaicin hutu wanda ake yi na ƙarshen shekara shekara wanda za ka rubuta a baka ka je ka ɗauki hutu na kwana talatin. Sannan akwai hutu wanda ake yi na idan aka maka haihuwa ko kuma idan macece mai juna biyu za ta rubuta hutu, a ba ta hutu na tsawan wata shida. Yanda ake ɗauka izini, farko zan rubuta ne a takarda, a sa a fayil nawa sai a kai ma shugaba na, na kusa da ni. Zai duba ya karanta dalilai na, ya yi jawabi zuwa ga shugaban sashen mulki da kuma kayayyaki. Shi kuma zai duba ya tabbatar da cewa an bi doka da tsari wurin rubuta hutun. Daga nan sai a rubuta zuwa ga mai gidan mu gaba daya na faɗin jahar Kebbi shi kuma zai tantance ƙa'idojin da aka ɗora a kai idan an bi su, sai ya dawo da shi zuwa ga shugaban mulki ya nuna masa cewa to na ba da izini a saki wannan ya tafi hutun shi. Bayan wannan kuma sai a sake dawo da shi zuwa ga ƙananan yara clerks sai su rubuta takardar izinin mallaka na cewa ka tafi ka yi hutu. Daga nan sai a sake mai da shi zuwa ga sashen shugaba na sashen mulki. Shi kuma sai ya rubuta shi zuwa ga shugaba na gaba baki ɗaya. Idan shuga na gabaki ɗaya ya tantance ya tabbatar da cewa hutun da zaka tafi yana bisa ƙa i da sai a saka maka hannu sannan sai a rubuta rahoto a aika shi zuwa ga helkwatar mu babba ta ƙasa da ke Abuja cewa jami'i mai suna dahiru an ba shi hutu na kwana talatin daga shidda ga wata biyu hijira ta dubu biyu da ashirin da shida ko kuma zuwa talatin ga wata. Ya danganta daga kalan hutun da mutum ya rubuta. Hutun mu ina ɗauka izinin hutu, ina neman izinin hutu a kan ƙa'ida, a kan nutsuwa da kuma ilimi da hikima. Yanda ake rubutawa haka ake neman izini. Bayan kwanakin nan sun ƙare za ka dawo. Idan ko ba ka dawo a kotu damuwa, to za ka sanar da office cewa akwai damuwa shiyasa ba ka dawo hutu ba. Amman nan da kwana biyu ko kwana ukku idan ka kammala zaka dawo. Haka nake neman izinin hutuna a gurin aiki.

Wane abincin gargajiya na fi so? Abincin gargajiyar da na fi so shine abinci wanda zai tuna man iyaye na da kum kakanni na waɗanda muka taso tare da su muna cin abinci a tare. Wannan abincin shine tuwon dawa da miyan kuka da kuma naman kaji. Waina tuna man lokacin da muna yara idan muka taso daga makaranta da yamma cikin dare za a zauna da kaka da baba da ƙannan mu da kuma matan da ke cikin gidan mu a sakawa kowa a cikin kwano. Bayan an sanya a kwano sai a ɗauko miya daban sannan ga nama a kasa a faifai, kowa ya ɗauki nashi kashi. Wannan abincin yana da mahimmanci a guri na saboda kasancewar yanzu bana gida. Duk lokacin da na samu tuwon dawa a wani wuri yana tuna mun da gida, yanda muke cin abincin gargajiya a lokacin da muna yara kuma a lokacin bukukuwa, bikin sallah idan ya samu akan saka shi a cikin kwano ɗaya a zauna ana ci ana bada labari na nishaɗi da kuma tarihi na gargajiya. Haka lokacin bukunkuwan suna idan aka haihuwa a gida akan tuƙa irin wannan tuwon da miyan kuka tare da naman kaji da kuma man shanu a zauna ana ci ana dariya ana nishaɗantar da juna sannan ana bada tarihi sannan ana koyar da yara ladabi da biyayya da kuma ɗa'a yanda za su riƙa gai da na gaba da su idan suka haɗu. Haka lokacin bikin aure ana yin wannan tuwo domin a gayyato baƙi daga wurare da dama a cikin ƙauyen mu a zauna a ci kuma ana jin daɗi ana nishaɗi ana godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana. Ango da amarya su zauna a gefe ɗaya ga iyaye ga ƙanne ana murna cikin annashawa. Wannan abinci ba abinci ne kaɗai a guri na ba, abinci ne mai muhimmanci wanda yake tuna man da abaɓai da dama kama daga ina yaranta ta zuwa ƙuruciya har zuwa girma. Duk lokacin da naga wannan abinci ina jin daɗi sosai kuma ina farin ciki. A takaice wannan abincin na gargajiya shine na fi so fiye da kowane kalar abinci wato tuwon dawa da miyan kuka haɗe da naman kaji da kuma man shanu.

Ina jin tsoron kwari? A'a, bana jin tsoron kwari. Duk da ke ƙwari daga ciki akwai waɗanda suke cutarwa. Akwai waɗanda kuma basu da wata damuwa. Musamman kwari na cikin gida kama daga ƙuda, gizo gizo, zanzaro, kunama da kiyashi da cinnaka da kuma tururuwa. To gaskiya bana cika tsoronsu sosai. Amma ƙwarin da nake tsoro shine ƙwaro wanda yake cutarwa wanda kuma zai iya saka maka rashin lafiya ko kuma yasa maka kasala ko kuma jin nauyi a jiki. Musamman abunda ya shafi kunama ko ƙudan zuma. Wannan ƙwari ina jin tsoronsu sosai duk lokacin da nagan su. Kasancewar ƙudan zuma ƙwaro ne wanda yake da cutarwa kuma yana harbi sosai kuma yana da ƙari. Haka ita ma kunama tana da irin wannan matsalar. Idan ta cije mutum za ta saka mashi dafi. To yanda zai yi jinya wani lokaci sai an tafi asibiti a mashi allura ta zalokin domin ya samu ya faɗi. Haka ma cinnaka a shima wani lokaci yana ɗan taɓa cizo kuma yana saka maka damuwa a jiki. Haka tururuwa to bana tsoron kwari amma kuma ina kiyayewa sosai ta yanda baza su iya cutar da ni ba ko kuma baza su iya yi mana illa ba duk lokacin da na haɗu da su. Zama da kwari na gida akwai hikima sosai sannan kuma sai an yi shi a kan ladabi kan tsari da kuma wayewa. Har kwari a cikin daji kama daga maciji, ɓera, gafiya da sauran ababen kwari da suke daji. Ina jin-- bana jin tsoronsu. Kasancewar maciji yana cutarwa kuma yana dafi amma idan ya ga mutum, yanda mutum yake gudu shi kanshi macijin shi ma haka yake yin gudu. To bana tsoron maciji sosai. Amma maciji wanda yake gajera, kububuwa, ƙarama wadda take da dafi sosai kuma bata da haƙuri to wannan ina tsoronta. Saboda bata da haƙuri idan ta ciza kuma wani lokaci kafin a kai asibiti sai aga an mutu. Amma maciji wanda muke ce ma fita da rana, farin maciji ke nan kwaki wanda yake cizo to shi wannan bana tsoron shi saboda idan ya ga mutum yanda mutum yake gudu shi ma haka yake ƙoƙari ya gudu. Sannan ɓera bana tsoron ɓera. Ɓera ina ƙoƙari in kama shi saboda ko da mun shiga gona yana mana ɓarna a kayan abinci kamar wake, gyaɗa, dawa, masara da sauran ababe. To bana tsoron ɓera idan na gan shi ina yin ƙoƙari in kashe shi. Haka kuma gafiya bana tsoron ta. Idan na ganta ina ƙoƙari in kama ta ko kuma in yanke ta kuma in kashe ta. Haka kuma gafiya a haka kuma bushiya. Bushiya ma bana tsoron ta saboda idan ta ga mutum za ta donƙule ta faɗi kai kuma sai ka ɗauka ka saka ta a cikin jaka. A taƙaice dai bana jin tsoron kwari sai dai idan a kasancewar hakan ta kama. Domin kwari ba abin tsoro bane, abin a zauna tare da su ne amma yana buƙatar ilimi, yana buƙatar hikima sannan yana buƙatar tsari ta yanda baza su cutar da kai ba a lokacin da kuka haɗu da su ko kuma lokacin da ka zauna da su ba tare da sun san cewa kana tare da su ba baza su iya cutar da kai ba ko kuma su yi maka wata illa ba.

Ina iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Ina iya kunna wuta a matsayin makamashi kamar yadda na taso daga gida ana yi. Saboda wuta ana kunna ta domin a yi amfani da ita a matsayin na kamashi na dafa abinci, kama daga risho, gas cooker, wutan icce, wutan gawayi da kuma wutan kara da muke amfani da shi a ƙauye. Haka kuma ana amfani da wuta domin ganin haske ko kuma ɗumama jiki a lokacin hunturu domin ka samu sauƙi a jikinka. Idan kuma akayi maganar wutan lantarki, ina iya kunna wutan lantarki domin in ga haske a cikin ɗaki, in kunna fanka domin in samu sayari, in samu iska mai kyau ko in kunna AC ko kuma in kunna fridge domin wato in samu ruwan sanyi ko kuma in samu ƙanƙara. Haka kuma ina amfani da wutan lantarki idan na kuna shi domin caja waya ko caja kwamfuta ko sa ruwan zafi da hita ko kuma dafa abinci da risho mai amfani da wutan lantarki.

Wane irin kyauta na fi son bayarwa? Ina son in ba da kyauta wanda, wanda na ba kyauta zai yaba kuma yi alfahari da ita. Ba dole se kyauta mai yawa ba ko kuma dole se kyautan kuɗi ba. Kyauta ce wadda za ta fito daga zuciyata tsakanin da Allah, a kan aminci da kuma adalci da kuma soyayya da ƙauna. Kyauta ce wadda idan na ba da ita wanda na bawa ze jima yana jin daɗin kyautar da na mashi ba ze manta ba kasancewar muhimmancinta a gorina. Idan so in ba da kyauta ga abinci, idan na fahimci cewa mutum abinci shine matsalarshi. So ina son in ba da kyauta ta abinci mai kyau, mai daɗi wanda mutum be saba ci ba. Idan ya ci to ba ze manta da ni ba kuma ze jima yana tuna wannan kyauta da na mashi. Idan na fahimci mutum cewa kyautan da ya fi so shine sutura, to zan yi ƙoƙari in samu tufafi me kyau in bashi ya saka a jikinshi ta yanda duk lokacin da ya tuna to ze yi farin ciki. Haka kuma ina dubawa in ga cewa idan kuɗi ne matsalar mutum, so zan yi ƙoƙari in samu kuɗi in bashi kyauta ta yanda ze iya tunawa ko da yaushe ya ga kuɗin cewa an bashi kyauta kuma ta fito tsakani da Allah daga cikin zuciya da aminci. Haka kuma idan na duba na fahimci mutum ruwa ne yake so ko kuma wani taimako ne wanda za a yi mashi a kan abin hawa daga wuri, daga wani wuri zuwa wani wuri kuma baya da kuɗin mota ko mashin, to idan na kyautata mashi na rage mashi hanya zai tuna da ni a irin wannan lokaci. Haka kuma waɗansu kyautan da nake so suka fi so shine kyautan littafi. To zan ba mutum kyautan littafi na tarihi ko na kimiyya ko na fasaha ko kuma na addini. To urin wannan kyautan ina alfahari da ita in bawa mutum littafi idan na fahimci cewa littafin da ya fi so. Wani kuma kyautan da zan ba shi ne kyautan ƴaƴan itace kama daga kankana da bino, lemo, gwaiba, abarba, gwanda da sauran kayayyakin marmari. Idan na ba shi awannan kyautan, na san cewa ze yi alfahari da ita saboda abu ne wanda yake sha'awa yana so kuma baya da halin da ze saye shi. Way'ansu kuma ina basu kyautan sharar wuri ne. Ba kuɗi zan bashi ba, ba abinci bane, ba littafi bane. Shawara ce zan bashi a matsayin kyauta ta yanda in lokacin da ya tuna da ita ze yi alfahari da ita, ze yi farin ciki da wannan kyauta da aka bashi domin ya ta kasance a matsayin shiriya gare shi. Haka kuma way'ansu kyautan da zan basu shine kyautan waya ko kuma kyautan data na intanet ko kuma kyautan katin kira na waya. Wannan yana da mahimmanci a gare su kuma yana da mahimmanci a wurina. Kasancewar idan mutum yana son ya gudanad da wani bincike ko ya samu wani ilimi ta hanyar intanet baya da data. To idan ka bashi kyautan data ze yi alfahari da kai kuma ze ji daɗin abun da ka mashi ta yanda ba ze manta ba. Haka idan katin waya ne wani yana son ya kira waya, ya yi alfahari da ita, ya kira abokanan cinikin shi ko kuma ya kira iyalen shi ko kuma masoyan shi ko 'yan'uwa da abokan arziki domin su tattauna amma kuma baya da waya, baya da katin waya. Se ka bashi wannan ze yi alfahari da shi. Kyautan da na fi so shine kyautan da zan bayarwa ta yadda duk wanda na ba kama daga abinci ne, daga kuɗi ne, katin waya ne, data ne na kwamfuta ko kuma tufafi ne ko abinci da faffe ko kuma abinci wanda ba a dafa ba. Ina son in bayarwa se in ga wanda na bawa yana farin ciki da alfahari da nishaɗi da jin daɗi. Wannan shine kyautan da na fi son bayarwa, kyautan da zan bawa wanda na ba kyautar ya yi farin ciki, ya yi alfahari kuma ya ji daɗi.

Ina iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. A matsayina wanda yake da digirin farko a ilimin kimiyya na kwamfuta kuma shugaban sashen yi ma ababen hawa rajista na hukumar janar kiya ya hadura ta ƙasa reshen jahar Kebbi. Ina iya amfani da kwamfuta. Amfani da kwamfuta ya zama dole a gare ni kullum. Saboda da safe idan na tashi na tafi ofis, farkon abin da zan yi shine zan shigar da jadawalin aikin mu a cikin kwamfuta. Kuma duk wata mota ko mashin wanda aka siyo a jahar Kebbi aka mashi rajista ko aka sabunta rajistan shi, dole su ya bi ta ofis dina a ajiye min fayil din shi in shigar da bayanai a cikin kwamfuta. Wa'ennan bayanan sun haɗa da sunan mai mota ko mai mashin, lambar wayan shi, adireshin gidan shi da imel na shi sannan kuma da inda yake zama ko kuma da jahar da ya fito. Haka kuma zan shigar da bayanai na mota kama daga nambar charges nata, lambar injin, kalan ta, sannan wane irin mota ne sannan wanene model nata. Haka kuma idan aka tashi aiki da yamma, ina amfani da kwamfuta domin tura rahoton irin aikin da muka yi a cikin rana. Haka kuma ina amfani da kwamfuta ƙarshen mako kowace ranar Alhamis, da maraice, in rubuta saƙonnin aikin rahoton da muka gudanar. Na shigar da bayanai na, gama ababen hawa da muka ma rajista a wannan-- a mako. To, bayan kowane mako kuma ina amfani da kwamfuta in aika rahoto na wata wata. Wanda yake wannan ya shafi ko ya ƙunshi abu-- kama daga ƙananan kekuna masu amfani da ƙafa uku. Haka zamu shigar da bayanai a cikin kwamfuta mu tura shi. Haka muna amfani da kwamfuta domin tura bayanai na bayan kowane wata uku uku. Wato ma ana kwale-- quarterly report. Wannan rahoto ya ƙunshi abin da aka gudanar a farkon wata na ɗaya, na biyu da kuma na uku. Haka kuma muna tura rahoto na tsakiyar shekara by annual monitoring report ke nan. Wannan rahoto ya ƙunshi ayyukan da aka gudanar a cikin wata shida. Haka kuma muna-- ina amfani da kwamfuta domin tura rahoto na ƙarshen kowane shekara. Kwamfuta ta zama dole amfani da gareni ita kullum. Kasancewar a gida ina amfani da ita domin in koya ma yara darasi ko muna amfani da ita domin bidiyo game, kwamfuta game sannan muna amfani da ita wurin kallon films. Haka dai kwamfuta take dole a gorina ko a cikin jakata ko a ofis ko a gida ko a cikin mota. Ko da yaushe ina tare da kwamfutata. Kasancewar ta zame mani kamar wayan hannu. Dole ne ina amfani da kwamfuta kuma na ƙware. Ina da digirin farko a kanta. Ina da ƙananan certificate. Irin su Cisco Certified Network, irin su Microsoft Professional Computer Certificate da ire iren su dai. Wannan shine yasa na iya amfani da kwamfuta kuma ina alfahari da wannan aikin na wa a kowane lokaci. Yin amfani da kwamfuta ya kamata ayi shi a cikin natsuwa, a cikin tsari da ilimi da kuma hikima, ta yanda baza ɗauki maka lokaci daga sauran ayyukan da ya kamata ace ta gudanar a rayuwar ka ba.

Yaya nake kawowa gidanmu? Ina kawowa gidanmu ta hanyoyi da dama. Hanya ta farko shine a matsayina na wanda yake aiki a hukumar rundunar kiyaye haɗura ta ƙasa ta Najeriya domin kula da dukiyoyi da kuma rayukan al'umma. Yana da kyau in kasance mai ƙoshin lafiya a kowane lokaci. Sannan ina da hawan jini to tafiya ƙasa ya zame mani abun alfahari. Ina dawowa gida ne ta hanyar ƙafa. Ina tafiya ƙasa kimanin kilomita takwas zuwa kilomita goma sha biyu. Haka kuma wani lokaci motar jami'ai ta ofis tana dawo da ni gida a matsayina na shugaban sashen yi ma ababen hawa rajista na jahar Kebbi. Wani lokaci kuma ina amfani da taksi ko kuma bas na ƴan kasuwa su kawo ni zuwa gida. Wani lokaci kuma ina dawowa gida ta hanyar hawan acaɓa ko kabu kabu mashin na kasuwa wanda zasu ɗauko ni daga ofis ko kuma daga kasuwa zuwa gida. Hak kuma ina amfani da mota na wani lokaci mashin ɗina domin in dawo gida. Wani lokaci kuma ina dawowa gidanmu tare da amfani da keke na. Kasancewar keke ana, muna bada ƙwarin gwiwa ayi amfani da shi domin kauce wa ɗumame yanayi da kuma kukan ababen hawa. To ina amfani da keke domin in motsa jiki kuma ya kasance sauƙi a gareni ba tare da na kashe kuɗi mai yawa ba ko ba tare da na wahala da jami'ai an yi amfani da, wato motar ofis an kawo ni ba. Sannan kuma ba tare da na wahala da jikina na tako da ƙafa ba. To tafiya da keke tana taimaka mani matuƙa domin amfanin abubuwa guda uku. In tsare kuɗina ba tare da na kashe shi ba. Sannan ba tare da kuma na tsaya ɓata lokaci tafiya ƙasa ba. Sannan ba tare da an yi amfani da motar jami'ai wurin kawo ni ba. So a takaiceb ce ta hanyar kawowa ta gida ba ɗaya bane. Ina kawowa gidanmu da ƙafa a tafiya ƙasa, da motar ta kasuwa, bas ko taksi sannan da mashin na kasuwa. Haka ina amfani da mota na. Haka ina amfani da keke na. Haka ina amfani da mashin ɗina domin dawo gidanmu.

Yaya nake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar doko-dokoki da kuma tsare-tsare waɗanda aka shimfiɗa ko aka gindaya domin gudanar da aiki. Hanya ta farko ina farawa da kalan rubutun. In tabbatar cewa rubutun shine irin wanda ake bukatar a yi. Hanya ta biyu kuma ina amfani da tsari na kalman rubutu yanda ya kamata ace an rubuta aikin. Haka yake, kuma ina amfani da yawan takardu da aka rubuta domin tantance ingancin aiki. Haka kuma ina fa-amfani da salo da kuma ƙa'ida yanda aka bi dan gudanar da aiki a cikin ma'aikatar mu ta hukumar runduna da kiyaye hadura ta ƙasa. Haka kuma ina tab-bambance ingancin aiki ko kuma ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar waɗanda suka yi shi. Mutanen kirki ne masu gaskiya da kuma riƙon amana da kuma tabbatar da cewa an yi shi a kan tsari. Haka ina tabbatar da ingancin aiki idan na tabbatar da cewa aikin na duba shi, na ga yanda yake, an bi ƙa'ida, an bi doka kuma an yi shi a cikin tsoron Allah da aminci da kuma sanin ya kamata. Tabbatar da ingancin aiki abu ne mai kyau wanda ya kamata ace an yi shi a kowane lokaci. Amma yana bukatar natsuwa, ilimi, hikima, tsoron Allah, aminci da kuma sanin ya kamata.

Wane irin wasa nake yi a waje? Babban wasan da na fi yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa. Ita ƙwallon ƙafa tana taimaka min domin in motsa jikina a matsayina na mai fama da rashin lafiya da hawan jini. So ina yin ta ne a waje domin idan nayi ta a cikin gida ba za su taimaka man ba saboda ni kaɗai ne babu abokanun wasa a ciki. Amma idan na tafi a waje, zan haɗu da abokanun wasa tunda zamu buga ƙwallon tare kuma a yi nishaɗi tare sannan a yi farin ciki da kuma yi annashuwa a tare. Wasan ƙwallon ƙafa tana ƙara man kuzari, tana ƙara man aminci, tana ƙara man farin ciki. Ban ɗauke ta kaɗai a matsayin wasa ba sai na ɗauke ta a matsayin hanya cewa za ta taimake ni in inganta rayuwata da kuma lafiyata a matsayina na mai hawan jini wanda yake kula da lafiyar shi yake son bin ƙa'ida.

Ina fison fensir ko alkalami? Na fi son alkalami akan fensir. Amma fensir ma ina amfani da shi wurin tsara jadawali a matakin farko saboda yana da sauƙi idan na yi kuskure zan iya in share shi da abun da ake sharewa wato dosta ba tare da ya ɓata takarda na sosai ba. Amma alkalami ina amfani da shi awon rubuta rahoto na aiki, wurin rubuta babban jadawali, wurin rubuta hutu, wurin rubuta ƙorafe-ƙorafe zuwa ga shugabaninmu da kuma shuwagabanin siyasa da muke son su taimaka mana a yanayin aikinmu, wurin kula da wato na runduna ta kiyaye haɗura da kuma kula da dukiyoyin al'umma da rayukansu akan hanya. Alkalami kuma ina amfani da shi domin neman izinin hutu zuwa ga ofishin shugaban jami'ai don in tabbatar da cewa na bi doka da oda wajen rubuta hutu. A takaice dai na fi son alkalami akan fensir amma fensir ma yana da amfani sai dai kuma bai kai na alkalami ba. Kasancewar alkalami akwai tawada a cikin shi rubutu yana fita da kyau kuma ba zai goge ba nan take ko an koƙari an share shi ba zai sharu ba sai lokacin da aka ɗauka.

Na fi son tufafin auduga ko na siliki na fi son tufafin auduga akan na siliki. Tufafin auduga yana taimakawa lokacin zafi domin auduga tana da sanyi so sai kuma tana da laushi. Ta yanda za ta taimakawa mutum ba tare da ya yi zufa sosai ba. Haka tufafin auduga tufafi ne wanda muka gada daga kakannin mu mun taso a gida muna ana amfani da shi ta hanyar auduga da muke noma a ƙauyukanmu sai a zuwa ayi zare. To wannan abun alfahari ne, gari ne. Du lokacin da naga tufafin auduga zan tuna da gida. Kuma nasan cewa audugar nan muke, muke noma ta. Amma shi ma tufafin siliki ina son shi idan lokacin wani taro ne ko biki ko kuma lokacin damina a lokacin da ba zafi sosai. Idan ba zafi na kan yin amfani da shi ta hanyar da zai taimaka domin ɗumama yanayin jiki. Kasancewar lokacin sanyi ana son jiki ya kasance me ɗan ɗumi ɗumi haka. To amma tufafin auduga shine tufafi da na fi so gaba ɗaya saboda dalilai da yawa kamar inda na ce muna noma auduga a garu ruwanmu kuma su muka gada ka kan ninmu sunayi a gida. Haka kuma ya fi daɗin sakawa a irin yankin da nake ciki Arewa maso yammacin Najeriya.

Abun da nake tunawa daga yaro abu biyu ne. Abu na farko shine lokacin da muna yara a ƙauyen mu lokacin saukar ruwan sama. Idan ruwan sama yana sauka muna shiga cikin ruwa muna wasa. Yanayin gari yayi sanyi sosai. Iyayen mu da yayyen mu suna cikin inuwa cikin ɗakuna mu kuma muna waje. Muna wasa da ruwa muna kama itace da suke biyo ruwa. Haka kuma wani lokaci muna kama kifi. Idan an ɗauke ruwa, ruwa ya daina gudu, zamu tafi muna wasan ƙwallon ƙafa da ni da abokanai na zamu raba wannan ƙwallon mai tayinta cikin unguwa a zaune a gindin bishiyoyi. Yayyen mu suna kallon mu. To irin wannan yanayi ina tuna shi lokacin da ina yaro yana kan sa ni farin ciki. Yakan sa ni annashuwa kuma ina yin alfahari da wannan yanayi. Don a lokacin kusan ko'ina idan ruwan sama ya gama sauka ka duba za a ga yara ta ko'ina suna wasa suna gudu wasu da tayoyi waɗansu kuma suna wasa da kare. Wasu kuma suna wasa da karan doki. Waɗansu kuma suna amfani da tayoyi irin na mashin ko na mota. Wasu kuma suna amfani da igiya domin motsa jiki ana ihu ana wasa kala kala. Abu na biyu kuma da nake ƙara tunawa da shi ina yaro shine lokacin da muna yara idan aka yi ruwan sama aka ɗauke idan da safe ne ba da yamma ba da kaka da baba da sauran yara za a ɗauki fartanya da kuma tasa iri ko kwanon iri a tafi a shuka irin dawa ko gyaɗa ko gujiya ko masara. Waƴansu kuma suna noma da raƙuma. Wa'ansu kuma suna shukawa. Haka nan da fartanya kamar yadda muke yi baba da kaka suna sarawa mu kuma muna shuka. Irin wannan yanayin bazan taɓa mantawa da shi ba. Lokacin da ina yaro abu ne wanda yake abun alfahari ne da gare ni da kuma farin ciki. Idan muka yi aiki rana ta yi za a kawo mana abinci daga gida mu sha fura mu kuma mu cigaba da aiki bayan an ɗan huta lokaci kaɗan mu dawo ana mana dawowa za a yi mana wanka. Idan aka mana wanka mu wuce makaranta domin mu je mu samu ilimi. Bayan mun dawo kuma da yamma mu zo mu cigaba da wasannin mu kamar yadda muka saba yi da yamma. Kasancewar damina an yi ruwa an ɗauke an dawo gona an ci abinci mun tafi makaranta mun dawo mu cigaba da wasannin mu yara duka ƙananan yara da yaran maƙota da yaran cikin gida a zo ana wasanni ana jin daɗi ana alfahari. Idan yamma ta yi sosai shi ke nan kowa sai ya tafi gidansu a mashi wanka. Idan aka mashi wanka zai sa sababbin tufafi shi tufafi mai kyau a zo a zauna bayan sallar magarib a yi ta labari ana fira ana tatsuniya waƴansu kuma ana ba da labarin hikaya na hikimomi. Waƴansu kuma ana ba da tarihi. Wannan abun bazan taɓa manta da shi ba ina yaro. Saboda wannan ya kasance abu ne wanda muka yi tun muna shekara huɗu zuwa shekara shida. Amma har yau dinnan da nake ɗan shekara arba'in da shida ko yace shekara arba'in da bakwai ina tuna shi. Duk lokacin da na tuna to yana saka ni farin ciki yana sa ni annashuwa kuma ina alfahari da wannan yanayi na tsinci kaina lokacin yaronta.

Yaushe nake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa sau ɗaya a mako, shine ƙarshen mako, ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi. Lokaci ne wanda nake shiga in sayo kayan abinci kama daga shinkafa, wake, taliya, madara, gari, masara, gero da kuma dawa. Haka lokacin nake sayo kayan miya daga alayyafu zuwa ga timatiri, tattasai, atarugu, salati, kabeji, kifi, dankali da kuma doya. To idan na siyo wannan kayan a ƙarshen mako shine zai ci gaba da kasancewa a gurin mu har zuwa ƙarshen mako kafin ya zagau. Idan kuma kayan ya ƙare to idan na tashi aiki da yamma nakan tafi bayan ƙarfe biyar ko shida in sake siyo wa ƴan su kayayyaki. Haka ina zuwa kasuwa da safe wani lokaci kafin in tafi ofis. Idan ina buƙatar in sayi abubuwa masu sauƙi na aiki na yunifom musamman yadi ko belt ko kuma safa ko kuma takalma na aiki nakan je in sayi shi kasuwa kafin in tafi. Haka nakan shiga kasuwa a ƙarshen wata domin siyayya ta gaba ɗaya wanda ya haɗa da sayan kaya masu rufi kama daga man goge haƙora, kama daga omo, sabulu, kama daga littafai na yara, alƙalama na rubutu, turare, sarƙa, gyale da sauran tufafi. Wannan ina yin shine ƙarshen kowane wata domin ya taimaka man a jadawalin da na tsaracewa ga kuɗin da na ware kuma shi zan kashe a kan tufafi. Ina alfahari kowane irin lokaci domin in je in sayo kayan da ya kamata a yi amfani da shi a gida ba tare da wata matsala ba. Domin bai kamata a matsayina na magidanci ba, mai mata da kuma yara a ce in bari sai abinci ya ƙare a gida sannan in je in sake siyo shi. Da naga abinci ya ragu to ina shigan kasuwa domin in sayo kayayyaki na. Saboda haka zuwa na kasuwa baya da lokaci. Ko wane lokaci ina zuwa amma dai na fi zuwa ƙarshen mako da kuma ƙarshen kowane wata.

Sau nawa nake karɓar kira a aiki? Ina karɓar kira a aiki sau da yawa. Kasancewa ta nine shugaba kuma jami'i a hukumar da take wa ababen hawa rajista na jahar Kebbi. Ofishina ofis ne wanda yake da matuƙar muhimmanci a hukuma wajen lafiya da haɗura ta ƙasa. Ina, ana, ina samun kira aƙalla sau biyar zuwa sau goma a rana. Ya danganta daga yanayin da na samu kaina a cikin aiki. Wa'yansu suna kirana domin su bani namba a bincika musu bayanan ta idan direba yayi ba dai-dai ba jami'an mu sukan tura mun da lamba in bincika in gano bayanan shi domin ayi amfani da shi a hukunta shi na shari'a. Haka kuma ina karɓar kira daga wurin ogan mu daga sama, maigidana. Yakan kira ni daga Abuja ya ji halin da ake ciki mu mayar masa da martani idan akwai bukatuwar hakan. In kuwa babu, za mu rubuta rahoto ƙarami sai mu tura a kan cewa babu wata matsala. Haka kuma ƙananan jami'ai suna kirana domin neman taimakon gaggawa a tura masu da manyan jami'ai domin su taimaka masu wurin ƙoƙarin gudanar da ayyukansu. Haka kuma ina karɓar kira daga shugabannin al'umma waɗanda suke ba jami'ai ba domin neman waɗansu bayanai ko kuma neman haɗin kai ko kuma neman wani amince daga wurina ta yadda zan karɓa musu cikin ladabi da natsuwa da kuma hikima in ba su asusun da ya dace da su. Haka kuma ina karɓar kira daga iyalina kowace rana domin su ji labarin me nake ciki, nima ji labarin yasun ke ciki suna lafiya. Haka kuma ƙananan yaran zanci a bawa kowa waya mu gaisa. A takaice kiran waya ya dangani daga gare su kuma sau da dama ba kira ɗaya ba kuma ba kira biyu ba a lokacin da nake gudanar da ayyukana.

So nawa nake wanke tufafi? Wanke tufafi babu adadi. Domin nakan wanke tufafina duk lokacin da naga cewa sunyi datti. Amma babban wanke tufafi ina yinshi ne ƙarshen mako, ranar Asabar ko kuma ranar Lahadi da safe. Nakan kasa tufafina gida uku. Akwai waɗanda na saka sau ɗaya amma ba suyi datti ba. Akwai waɗanda na saka su kuma sun yi datti sosai. Akwai waɗanda na saka sau sau ɗaya kuma sun ɗaglyi datti kaɗan. To waɗannan matakan guda uku sai in rarraba su da yanda zan ɗauko kayan nawa in wanke su. Tufafi na aiki kuma ina wanke su sau biyu zuwa sau uku a rana. Kasancewa aikin ana yashi ne akan hanya kuma akwai zufa sosai. To gudun kada zufa yayi yawa yanada kyau sai muna wanke kayanmu sau uku kafin sati ya zagayo domin mu tabbatar da cewa muna hayan wanke tufafin yanda muka saba. Haka kuma akwai wanke tufafi da nakeyi na ƙarshen, wato wata wata. Wanda zan tattara kayana da kuma kayan ɗakina, zanin gado, labule da sauran kayayyakin da ake amfani da su a gida dani da yarana da matana mu wanke su akan tsafta. Saboda tsabta itace komai. Tana karya daga cututtuka da dama da kuma waɗansu miyagun ƙwari ko kuma miyagun cuta da za ta iya fuskantar ɗan adam.

Ina iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo amma kuma ba kamar yanda aka ɗauke shi ba. Saboda na fara shi tun ina ƙarami. Ban ɗauke shi a matsayin sana'a ba amma na ɗauke shi a matsayin wata hanya ce wadda zai iya tsiretar da ka da daga hatsarin ruwa, ko kuma ambaliya ta ruwa idan ta samu. Iyo abune wanda na fara shi tun ina ƙarami daga gida. Lokaci idan muka tafi daji, aka yi ruwan sama kuma rafi ya kawo, so da mu da ƙannen mu da yayan mu muna iya mu fito daga cikin ruwa domin mu dawo da kan mu daga gida. Haka kuma wani lokaci idan mun tashi daga makaranta muna yara mukan je rafi ko mu je teku muyi iyo, muyi wanka mu dawo gida ba tare da sanin iyayen mu ba. Wata rana idan aka gane ai mana faɗa an nuna mana illar yin haka. A takaice da na iya iyo sai da ban ɗauki iyo a matsayin sana'a ba.

Ina fi son bas ko taksi? Ya danganta daga yanayin da na samu kaina a ciki. Idan ba sauri nake yi ba kuma ina da sha'awar in gana da mutane sosai ko kuma in samu sababbin fuskoki waɗanda ban san su ba ko kuma in samu wani ilimi na nazarin rayuwar ɗan adam, to ina yin amfani da bas. Musamman idan tafiyar tana da nisa kuma tana buƙatar ace an samu sababbin mutane waɗanda zaku tattauna da su a fahimci juna a kan ilimi ko hikima ko kuma wata hikaya ko tarihi, to ina amfani da bas. Saboda nan ne zan haɗu da mutane sababbin fuskoki waɗanda ban san su ba kuma muna da manufa iri ɗaya. To irin wannan tafiyar ko ta kwana uku ce ko sati ɗaya to na fi son in yi amfani da bas. Amma idan ina son in yi tafiya ne ta sauri ta gaggawa wanda zai iya biyan buƙata cikin mintuna ko cikin awowi in tafi in dawo ko kuma a rana ɗaya to ina amfani da taksi be. Saboda taksi ta fi sauri kuma babu hayaniya a ciki, babu wata damuwa. Sannan kuma akwai tafiya cikin natsuwa ba tare da cunkoso ba. Sannan kuma ba za ka samu damuwa ko takura ba ta hanyar abokin maƙocin zama wanda zaka iya samu a cikin bas. A takaice ina fi son taksi amma kuma bas ina son ta idan tafiya ce mai tsayi ko kuma tafiya ce wadda za a yi ta kwanaki kafin a dawo.

Yaya nake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci, in fara shi cikin lokaci kuma akan tsari da natsuwa ba tare da gaggawa ba. Nakan fara da ɗauko asalin jadawalin aikin a cikin lokaci ba tare da na ja lokaci mai ya ba kafin in fara shi sannan ina fara da tsara ayyukan a takarda a gefe ɗaya kafin in zo in shigar da shi a babban kwafi na fayil wanda muke yin aiki. Sannan ina fara yin aikin ne da kadan da kadan zuwa mataki na babba har zuwa matakin kammalawa ina farawa da rubuta ka'idojin da aka gindaya na aikin sai gabatarwa, daga gabatarwa sai cikakken bayani, daga cikakken bayani sai taƙaitawa, daga taƙaitawa sai kammalawa. To bayan kammalawa kuma sai share wari su biyo daga baya. Haka nake in kammala aiki na cikin lokaci ba tare da wata damuwa ba. Kammala aiki cikin lokaci yana buƙatar natsuwa, yana buƙatar hikima sannan yana buƙatar adalci da kuma tsoron Allah.

Yaya nake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci akan gaskiya, rikon amana da kuma adalci tare da aminci. Idan zan sayi kaya, ina tabbatarwa da cewa kayan mai inganci ne na saya kuma zan cika alƙawari na biyan kuɗin nan take ba tare da jinkiri ba. Idan kuma na samu kayan ba yanda nake son shi ba, to ina dawowa da shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali in yi bayani daki-daki, ɗaya bayan ɗaya ga wanda na saya kayan a hannun shi domin in tabbatar mashi da cewa kayan da na saya ba mai inganci ba ne. Idan kuma ni ne mai saidawa, to zan tabbatar da cewa abin da na saida, na saida abu mai mahimmanci ta yanda ko da mutum ya dawo zai tabbatar da cewa abin da na bashi abu ne mai kyau. Idan kuma ya dawo da ƙorafi, ina farawa da sauraren shi, ya faɗi bayanan shi da jawaban shi. Bayan ya kammala bayani, ni kuma sai in fara nawa bayani daga baya. Ta haka nake gina dangantakata ta kasuwanci ko da ni mai saye ne ko kuma mai sayarwa. Dangantakar kasuwanci yana da kyau a gina ta akan tsari, akan ilimi, akan hangen nesa, akan tunani, akan adalci da kuma tsoron Allah don guje faɗawa cikin rikici wanda hakan zai saka hukuma tazo kuma ta dagula al'amuran da an riga an tsara su cikin raha, cikin annashuwa da nishaɗi da kuma farin ciki.

Eh, na ke yanke shawara aiki. Ina yanke shawara aiki akan tsari, ilimi, hikima da kuma natsuwa. Da farko zan duba in gani shin wannan shawarar da nake son in yanke za ta amfani al'umma, za ta kawo cigaba a wurin aikina, za ta kawo cigaba a iyalina ko ko ne kaɗai ne ta shafa. Farko, idan na fahimci cewa abin da ake son a yi ba abu ne na gaskiya kuma ana son a kawo cin amana da rashin bin ƙa'ida aiki a ciki, to ina zaunar da sauran jami'ai a matsayina na jami'i mai kula da yin ababen hawa rajista a inda nake aiki wanda nake a haɗura ta ƙasa reshen jahar Kebbi. Zan ilmantar da su, in zauna a yi masu bayani ɗaya bayan ɗaya don da za a yi su fahimci me ake son a gabatar. To irin wannan tsari yana da kyau domin idan suka fahimta, to shawarar za ta yi amfani. Sannan nakan ɗauko masu abubuwan baya wa'yanda aka yi, wa'yanda ba a samu matsala ba da kuma wa'yanda aka samu ƙalubale a kansu. In nuna masu rashin dace war abun da ake son a aikata. To idan na bi wannan tsarin ba su fahimta ba kuma, zan sake ɗauko masu littafai da ƙa'idodi na dokokin aikin mu in sake karanta masu da kyau su fahimta. Idan kuma abun da ya shafi abokan aikina ne, to za mu tattauna a yi mahawara kafin in yanke shawara su faɗi hujjojin su nima in faɗinawa. Ba tare da kasawa ba saboda idan ka faɗi hujjar ka ba a gamsu da ita, wannan ba kasa wa bane, wani sabon samun ilimi ne. Idan kuma aka gamsu da hujjar ka, to ba yana nufin cewa wai kai ka yi nasara ba. A'a, abu ne dai kawai wanda za a iya cewa ka yi shi yanda ake so. Haka kuma idan shuwagabanni na ne na gaba da ni suka gabatar in karanta masu cewa a cikin dokokin aikin mu ga abun da aka ce ga kuma abun da aka ce a kan wannan abun da aka gabatar. Zan faɗa masu kuma su duba. Idan sun ɗauka to zan yi farin ciki. Idan kuma ba su ɗauka ba, babu hayaniya. Zan ba su shawarar turin kaɗi. Wannan ita ce shawarar da na ba ka. Idan Allah ya sa ka yi aiki da ita, za a yi nasara. Idan kuma ba a yi nasara ba, ranka ya daɗe ina maka fatan alheri kuma ina yi maka fatan nasara. A takai ce, bayan yanke shawara a gurin aiki abu ne mai kyau amma sai ka tsaya ka fahimci dangantaka da ke tsakanin ka da ƙananan jami'ai, tsakanin ka da matsakaitan jami'ai da jami'ai sa'an ka da kuma shuwagaban nin ka don gujewa kada a je a samu matsala wadda kuma hakan zai iya lalata dangantaka aiki da kuma rashin cigaba da kuma rashin nasara a yayin da ake gudanar da ayuka.

Wane irin sabulu yake amfani da shi? Ina amfani da sabulu mai sauƙi kuma mai amfani ga jiki sosai. Bana amfani da sabulu wanda yake ƙarami ne, yana sa jiki wari. Saboda akwai sabulu wanda yake ana wanki da shi, to wasu kuma suna amfani da shi wurin yin wanka. Ni bana amfani da wannan sabulu. Sannan akwai sabulun da ake amfani da shi wanda yake ƙara haske a fata, wanda yake sa mutum fuskarshi tayi fari kamar yayi bleaching ko kuma kwailin. Wannan sabulu bana son shi. Sannan bana son sabulu mai tsada wanda kuɗin shi zai iya ciyar da wasu daga cikin iyalan gida ko kuma saye wani abu mai amfani. Ina amfani da sabulu matsakacin sabulu wanda shi ba ƙarami ba kuma shi ba babu ba. Sabulu na tsakiya wanda zai taimaka in yi wanka cikin nishaɗi, cikin farin ciki da kuma daidaituwa ba tare da wata damuwa ba. Sabulun da ya kamata in yi wanka da shi, shine sabulun da nake so kuma shine mai arfa. Ina amfani da shi domin in yi wanka wani lokaci kuma indan wanke kayana na ciki kamar ƙaramin wandona da kuma ƙaramar riga ta. Ina sha'awar sabulun saboda yana da ƙamshi sosai kuma yana da sanyi. Yana da wato laushi ta yanda mutum idan yayi wanka da shi zai ji daɗi a jikin shi ya dawo kamar yanayi mai kyau ba tare da takurawa ba. Ba tare da an kashe kuɗi mai yawa ba kuma ga shi buƙata ta biya. To irin wannan sabulun shine nake amfani da shi.

Ina duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi. Ina duba daftarin kuɗi a mako-mako ko kuma wata-wata ko kuma kwatali bayan wata uku. Wannan yana taimaka mani don sanin kuɗina ina nawa ya shigo, nawa na kashe sannan a ina na kashe shi. Domin kawai cewa kuɗi ya juya ni, ni nake juya kuɗi ba kuɗi yake juya ni ba. Saboda daftarin kuɗi nakan tsara shi cewa wannan kashi goma misali na ajiye shi a abinci, abinci da ya shafi shinkafa, masara, gero, dawa, taliya, macaroni, madara, gari da sauran kalan abinci. Wannan kuma na ajiye shi ne a kan cefane, abin da shafi omo, sabulu, man shafawa, maggi, man gyada, manja, reko, citta, tafarnuwa da kaninfari da kuma gyadar miya. Sannan ina kan ware wani ƙasafi a kan abin da ya shafi tufafi na yara, tufafi na da unifom da tufafi na iyalina. Haka kuma wani ƙasafi nakan ware shi a kan ƙananan sufuri na daga unguwa zuwa unguwa da kuma babban sufuri na daga gari zuwa gari. Haka kuma nakan ware wani ƙasafi domin abin da ya shafi jin daɗin rayuwar iyalina. Abin da ya shafi turare, nama, kifi, fara, shawarma, awara, ƙosai, dankali, doya da kawai sauran ababe. Daftarin kuɗi yana da muhimmanci a wurina, shi ya sa nake duba shi lokaci zuwa lokaci domin akwai buƙatar gyara a gyara, akwai buƙatar akwai ƙari a ƙara ko kuma idan akwai buƙatar a rage a rage. Saboda ba kowane wata abubuwa suke zuwa daidai ba. Duba daftarin kuɗi abu ne mai kyau ko mai muhimmanci, musamman idan aka tsaya aka tsara shi a cikin hikima, ilimi da kuma sanin ya kamata.

Ina shan madara? Eh, ina shan madara amma ba sosai ba. Sai dai madaran da na fi so shine madara na gwangwani wanda an riga an sarrafa shi daga kamfani don gudun kare kaina daga cututtuka waɗanda za a iya samun su a madaran kai tsaye. Bana shan madaran shanu, bana shan madaran awaki ba tare da an sarrafa shi ba saboda akwai ƙananan cututtuka waɗanda za a iya samun su a cikin madaran ba tare da an bi ƙa'ida ba. Amma madara wanda baya da sikari sosai kuma ba a saka sukarin dayawa ba, to irin wannan madaran shi na fi so. Shi nake amfani da shi a cikin shayi ko kuma a fura ko kuma in sha ta kaɗai. Madara wadda take tana da sauƙi, bata da kauri sosai kuma ita ba mai ruwa-ruwa ba. Irin wannan madarar ita nake sha a koda yaushe. Misali, da daddare idan zan kwanta ko kuma da safe idan zan sha shayi ko kuma kafin in karya. Ina amfani da ita idan na dawo daga wurin atisaye na safe ko kuma wurin motsa jiki na safe idan nayi tafiya na minti talatin na dawo, zan buɗe firij in ɗauki madara mai sanyi in sha domin rayuwa ta ta samu natsuwa sannan al'amura na su daidaita, inji sauƙi. Shan madara abu ne mai kyau amma yana kyau ayi shi a kan ilimi da fahimta da kuma hikima ba tare da wuce wuri ko kuma rashin shan madara ɗin ba saboda yana iyan kawo wata matsala a jikin ɗan adam.

Wane aikin gida nake yi kullum? Aikin gida da nake yi kullum shine shara da kuma tsaftace muhallina, da wanke kayan kwanciyata. Wannan aikin na fara shi ne tun ina ƙaramin yaro. Na tashi daga gida na tarar da mahaifiyata tana irin wannan aiki. Duk lokacin da aka tashi da safe a cikin ɗaki za a gyara gadon da aka yi kwanciya da shi. Sannan a zo a share ɗaki, a goggo ge ko'ina. Idan akwai yanar gizo, a share ta. Haka kuma za'a ɗauki kayan da aka kwanta na yara wanda aka yi fitsari da shi, sai a je a wanke shi, a shanya shi don gudun kada ya lalace. Kasancewar yara suna yin fitsari daga kwance, kuma a wancan lokacin namu babu pampers. Wannan aikin na gaje shi ne tun ina kusan shekara uku, ko kuma lokacin da nayi wa yau. Na tarar da mahaifiyata da kuma yayyena suna yin wannan aiki a gida. So wannan aikin na gaje shi kuma kullum ina yin shi idan na tashi da safe. Farkon abin da nake yi shine in share ɗakina, sannan in wanke kayan kwanciyata, sannan in ɗora ruwan zafi bayan na gama motsa jiki, kasancewa ta mutum mai fama da lalura ta hawan jini, kuma jami'i a hukumar kula da kiyaye haɗurra ta ƙasa, idan nayi wanka, sai in zo in ci abincin safe, in shirya kayana a cikin jakata, in saka takalma da safa, sannan in saka yunifom, in ɗauko jaka in tafi aiki. Wannan aikin shi nake yi kullum a gida. In bayan ƙarshen mako ranar Asabar da ranar Lahadi, ranar da nake hutawa, ina yin aiki gagarumi saboda a lokacin ne nake yin aiki na share gida duka. In share ɗaki, in kula da dabbobina, kuma fulawowina da na shuka na tsirrai na lambun gida, in gyara shi. Wannan aikin shi nake yi. Babu kowace rana ba tare da na tsallaka ba. Kullum aikin gidan gida da nake yi. Aikin gida kullum yana buƙatar natsuwa, ilimi da kuma kwantar da hankali da sanin ya kamata. Shi ya sa aikin na fara shi tun ina ƙarami, kuma har zuwa yanzu ina kan yi, kuma ina koyar da ƴaƴana, ina horas da matata. Irin aikin da ya kamata ace sunyi ke nan kowace rana. Kuma kullum ana wannan aiki tun lokacin da na koya musu ba su daina yinsa ba, suna wannan aiki kullum.

Ina raba wurin da kake a yanar gizo? A'a, bana raba yanar gizo a inda nake, sai dai idan ta kama dalili kuma saboda harka ta tsaro, ba ko ina nake raba yanar gizona ba. Wani lokaci idan kayi amfani da wannan dama ka raba yanar gizonka, mutane suna amfani da wannan su maka kutse a kan wa'yansu ayyuka naka ko abin da ya shafi harkokin kuɗinka ko harƙalla ka ta kasuwanci. Raba yanar gizo abu ne wanda yake buƙatar a yi tunani sannan kuma a sa hikima a ciki. Saboda wasu mutane idan ka basu dama za suyi amfani da wannan dama su cuta maka. Yana da kyau duk lokacin da ka zo wurin raba yanar gizo, ka tabbatar da cewa akwai tsaro. Ina raba wurin da nake aiki a yanar gizo amma ba kowa nake raba ba. Sai wanda nasan cewa makusanchina ne kuma yanada ilimi da fasaha ta yanda ba zai cutar da ni ba. Ina ɗauka wannan mataki na bashi lambobin sirri ya saka a cikin wayarsa kuma idan ya gama aiki bayan minti biyu, zan kashe intanet nawa domin kada yayi amfani da wannan dama ya yi kutse ya shiga cikin wayata ko cikin manhaja na ko cikin apps nawa da ke kan waya su iya mani ɓarna.

Yaya dangantakarmu take da makwabta? Dangantakarmu da makwabta dangantaka ce mai kyau. Kasancewa ina cikin unguwa waɗanda suke da tsari da kuma aminci da riƙon amana. Tun da na zo unguwar nan muna tare da su duk abin da ya same su na alheri. Suna sanar da ni, ni ma ina sanar da su. Da safe idan muka tashi, idan gari ya waye kafin kowa ya fita wurin aiki ko kasuwa ana taruwa a majuna barka da asuba, a gaisa kuma a yi fatan alheri. A ji yaya kowa ya waye gari da iyalinsa. Haka kuma idan bikin aure ya tashi ana taruwa a je a taimaka, a rufa wajuna asiri, a yi addu'o'i kuma a majuna fatan alheri. Haka idan aka yi haihuwa akan taru a gaisa da jama'a. Haka lokacin sallah shi ma akan taru kuma a ci abinci domin a tabbatar da cewa zamantakewa tana da kyau. Ana tattaunawa, a fahimci juna kuma a ji daɗi. A takai ce dangantakata da makwabta dangantaka ce mai kyau wadda ake yin komai a tare. Sannan a ci, a sha kuma idan wata lalura ta samu ko wata rashin lafiya, za mu ɗauki maƙwabcinmu mu kai shi zuwa asibiti ko kuma mu je mu juba shi cikin tsanaki ba tare da wata matsala ba. Haka kuma idan muka ga 'ya'yan maƙwabtanmu ba su tafi makaranta ba muna yi musu faɗawa domin su je makaranta, su zauna ko da iyayensu ba su nan. Wani lokaci kuma idan yaro bai yi wanka ba kana kiranshi kai mashi faɗa. Kuma idan ka ga yana wasu abubuwa marar saji muna kira muna tsawata ma 'ya'yan makwabtanmu. Dangantakar mu da makwabtaka-- dangantakar mu da makwabtanmu dangantaka ce mai kyau wadda muke alfahari da ita. Saboda akwai amana, akwai kuma aminci. Sannan kuma akwai girmama juna a kowane safiya, a kowane dare kuma a kowace rana.

Ina ci da cokali ko da hannu? Duka ina ci. Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Idan zan ci shinkafa ko dambu ko kuma ɗan wake, ko waina, ina amfani da cokali ne saboda yafi sauƙin ci. Haka lokaci idan zan sha fura ko kuma zan sha kunu, ina amfani da cokali. Amma idan abinci ne maimaya kamar tuwo, kamar abin da ya safi sakwara, kamar irin su faten doya, ina yin amfani da hannu saboda yafi sauƙin ci domin a samu inganci. Sai dai kuma wani lokaci idan babu ruwa kusa kuma mun gaisa da jama'a domin kiyaye lafiya, to ina yin amfani da cokali ko da tuwo ne zan ci. Amfani da cokali ko hannu ya danganta daga yanayin da ka samu kanka da kuma irin kalar abincin da kake ci. Idan abinci yana da buƙatar a sa cokali, ina sa cokali. Idan kuma na buƙatar a sa hannu, zan wanke hannuna sau uku, in haɗa da sabulu. Sannan idan na gama ci kuma ina sake wanke wa saboda gudun kamuwa daga cututtuka. A matsayina na jami'i mai aiki a hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa kuma mutum da yake fama da matsala ta hawan jini.

Yaushe nake cajin wayata? Ina cajin wayata cikin dare kafin gari ya waye bayan na dawo daga ofis. Amma wani lokaci ina amfani da caji a ofis idan aiki sunyi yawa wayan cajin ta ya tafi. Ina caja wayata idan naga batiri na ya kai 10%. Idan kuma ya kai kashi 95 cikin 100 ina cire caji domin ƙariyar batir ɗin kada ya zo ya lalace ya samu matsala. To ina caja wayata a cikin ilimi, hikima da kuma kimiyya da sanin ya kamata domin kada wayan ta zo ta lalace. Wani lokaci kuma idan ba a kawo wuta cikin dare ba sai da safe to na kan sa wayata caji da safe. Wani lokaci kuma idan na fito ofis da rana idan aiki kuma yayi yawa to bana caji a ofis saboda bana aiki da waya sosai. Ina kan hanya a kasancewa a ofis nake aiki kuma ina tare da hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa wanda wani lokaci mukan fita a kan titi muna atisaye ko kuma muna wayar da kan jama'a akan ayyuka ko kuma akan abun da ya shafi ƙa'idodi da kuma dokokin hanya. Muna wayar musu da kai a kan su mallaki lasisi na tuƙa mota.

Menene abincin da na fi so? Abincin da na fi so shine abincin da yake da zafi amma ba zafi sosai ba kuma baya da maiƙo sannan ba a cika gishiri a ciki ba. Haka kuma ba magi da yawa. Irin wannan abincin ina son shi kasancewa ta mutum mai fama da rashin lafiya na hawan jini. Sannan ba na son abincin da yake da sikari ko kuma sikarin da yawa a cikin shi. Irin wannan abincin idan aka dafa shi, ina buƙatar shi da zafin shi kafin ya huce. Ba na son abinci mai sanyi sannan ina buƙatar abincin da aka sa sinadarai na gargajiya kamar tafarnuwa, citta, kanunfari, lemon tsami da kuma wasu spices kamar irin su enomos da menomos da ginger da kuma wato wayansu abubuwa da ake zuwa da su daga Indiya kamar bay leaf. Sannan ina buƙatar shi ya kasance abinci ba mai yawa ba sannan kuma mai barkono amma ɗan kaɗan. Ba na son abinci mai yaji sosai kasancewar ina fama da wannan lalura ta hawan jini. Haka kuma ina son in ci abincin kafin in ji yunwa ba bayan na ji yunwa ba saboda abinci ka ci shi kafin ka ji yunwa to kana samun natsuwa gare shi da kuma abun da ake buƙata.

Ina son wurare masu hayaniya? A'a, bana son wurare masu hayaniya. Ina son wurin da yake da kwanciyar hankali da kuma natsuwa da aminci. Kasancewa ta mutum kuma jami'i mai aiki a hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa, ina buƙatar wurin da yake babu hayaniya sosai saboda in zauna a cikin natsuwa, a cikin hikima da kuma aminci da tsoron Allah. Kasancewa ta mutum mai fama da rashin lafiya ta hawan jini, bana buƙatar hayaniya a cikin rayuwata domin in kula da iyalina da kuma aikina. Domin aikina aiki ne wanda ke kula da kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu. Idan ya kasance akwai hayaniya tare da ni, to ba zan samu natsuwa ba ta yanda zan kula da aikina domin ceton al'umma da kuma wato ainihin rayukansu. Idan na tarar da wuri yana da hayaniya, zan iya ƙoƙari na domin in ga cewa na samu fita a ciki cikin salama ba tare da wata matsala ba don guje wa wani abu ko kuma rashin lafiya ta hawan jini ta tashi, shiyasa bana buƙatar wurare masu hayaniya.

Yaya dangantakar mu da shugaban aiki? Dangantakar ta da shugaban aiki tana da kyau matuƙa saboda aikin namu an kafa shi akan tsari da kuma dokoki. Kasancewar aiki ne na saka uniform, wato hukumar kula da kiyaye haɗurra ta ƙasa, hukumar da gwamnati ta ɗora wa alhakin kare dukiyoyin al'umma da kuma rayukansu. Dangantakar ta da shugabanni na yana da kyau, da safe idan na fito, zan je in gaishe shi kamar yadda aka saba ta hanyar fareti. Idan na gaida shi sannan in ɗauko rahoto na aikin da ya gudana jiya, in ba shi domin ya duba idan akwai shawara ko kuma akwai jan kunne da za a yi min a cikin aikin da ya gabata sai a yi. Bayan ya ba ni kuma zan tafi sai mu fara aiki na yau. Idan muka kammala ko kuma muna cikin aiki zan sake zuwa in duba shi shugaban aikin mu in faɗa mashi halin da ake ciki. Idan akwai wata damuwa ne ko kuma wata matsala zai bada shawarwari irin yadda ma ya kamata domin ko kuma a tara manyan jami'ai sai a yi bayani ko wa ya fahimta ko kuma a tara ƙananan jami'ai suma a yi masu bayani. Haka kuma idan mun tashi aiki, nakan samu shugaban aiki domin in nuna mashi ayyukan da aka kammala a yau kafin in rubuta rahotonsu gobe. A takaice dangantakar ta da shugaban aiki tana da kyau sosai. Kasancewar mukan yi hulɗa ba ta aiki kaɗai ba har abun da ya shafi iyalan mu, da kuma mu karankan mu. Domin idan akwai haihuwa ko suna ko rasuwa, ko kuma wani abu marar daɗi, ko kuma wani abu na farin ciki ya sami shugaba yana kai masa ziyara. Shi ma idan hakan ta kasance a wurina yakan kawo mani ziyara. Dangantakar ta da shugaba tana da kyau kuma aiki ya haɗa kuma aikin an yi shi akan tsari an yana tafiya kamar yadda aka tsara.

Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace, musamman 'ya'yan itace da suke da zaƙi kamar mangwaro, kamar gwanda, kamar abarba da kuma lemo, leman zaƙi. Wannan yana taimaka mani matuƙa domin kare kaina daga cututtuka da kuma rashin lafiya da nake fama da ita, kasancewa ta mutum wanda yake da hawan jini. Haka kuma 'ya'yan itace suna da amfani sosai a baki domin za su taimaka maka ka ji ɗanɗano mai kyau ko da ba ka da lafiya. 'Ya'yan itace suna taimaka mani matuƙa domin wani lokaci ba na cin abinci mai nauyi, sai in sha ruwan 'ya'yan itace domin in samu natsuwa da kuma annashuwa da farin ciki a cikin zuciyata. Yin amfani da 'ya'yan itace domin shan shi abu ne mai matuƙar muhimmanci kamar yadda likitoci suka ba da shawara saboda sun ƙunshi sinadarai da dama waɗanda suke taimakawa lafiya da kuma gangar jikin ɗan adam.